Inda ni ke zuwa taro a ƙarƙen mako, ni ke zuwa duk lokacin ƙarƙen sati. Ni kan fita naje wajen taro ko kuma wajen gudanar da al'amura na ayyuka na, saboda duk lokacin da ka gani.